Kana fi son hawan matattakala ko lift? Eh, to gaskiya hawa lift yafi daɗi duba da cewa hawan matattakala yana gajiyarwa. Akwai masana'antu da suke da matattakala, akwai wanda suke da lifta, akwai wanda suke da escalator. To gaskiya nafison hawan lifta domin yafi sauƙi da kuma saving din lokaci. Nan da nan mutum ya hau ya tafi inda za shi, don haka ina son hawan lift. Amma idan bene hawa ɗaya ne na matattakala ma ya wadatar mutum ya hau ya tafi inda za shi da dai sauransu da dama.

Sau nawa kake share ƙura? To ina share ƙura sau kullum a rana, duba da cewa yanzu ana cikin yanayin sanyi kuma ƙura takan taru a ko yaushe. Don haka ya kamata a ce mutum ya riƙa share ƙura kullum domin ganin abubuwa sun tafi daidai. Amma a lokacin da ba lokacin sanyi ba, lokacin da babu ƙura, ba lalle ba ne mutum ya riƙa share ƙura kullum saboda matsalolin da suke afkuwa da dai sauransu da dama. Dan haka idan sanyi ya kama ana samun ƙura. Don haka nake share ƙura a ko da yaushe domin magance matsalar ƙura. Tana sanya mura, tana kuma kawo cittika da dama da za su addabi mutum waƴanda suke da matsalolin magancewa da dai sauransu da dama. Don haka bana share ƙura a lokacin da ba lokacin sanyi ba. Amma lokacin sanyi nakan share ƙura domin tsaftace muhalli.

Kana kare wayarka daga ƙwayar cuta? Eh to, ƙwayar cutar waya dai ba za ta wuce ƙila virus da dai sauransu ba. Wannan nakan kula da wayata domin magance wannan matsalar.

Wane lokaci na shekara kafi so? Eh to, gaskiya ina son lokacin sanyi kaman misali irin wannan sanyin da akeyi sai saisa, ba wanda zai dami mutane sosai ba amma lokacin damuna ma ina son shi amma ya kasance a unguwa mekyau amma damuna a unguwar da take unguwa ghetto area, wannan yana bada matsala matuka dagaske. Sai kuma lokacin zafi shima idan ya kasance gida akwai AC da sauransu.

Wane irin mai kake amfani da shi? To ina amfani da man Viva. Gaskiya na fa amfani da Vaseline. Ban fiye yin amfani da mai wanda yake, wanda yake ko cream domin yana zai iya cutar da fata ta da sauransu da dama.

Wane irin kyauta kake son bayarwa? To kyauta dai ya danganta da irin kyautar da mutum yake so. To akan ba mutum kyautar da za tayi mashi daɗi ta sa shi farin ciki.